Kana amfani da ajiya a yanar gizo? To a gaskiyar magana ina amfani da ajiya a yanar gizo domin kam ita yanar gizo tana taimakawa mutane gurin ajiye ababen su na amfani mai inganci matuƙa a cikin rayuwarsu. Kamar misali, mutum yakan iya ajiye abun da bature ke kira document, ma'ana document da Hausa ke nan, wanda an fi saninsu da takardu duniyar. Kam ma na wani karatu da mutum yayi, kare su ya sa su a cikin wannan yanar gizo ɗin. Ko dan ba komai, idan ya rasa su daga baya zai iya samun su a nan ya dawo da su. Saɓanin ace mutum kundi ne ya je ya samu nashi ta adudu na ajiya wanda ake ajiye wa a cikin ɗaki, ya tattare ya ajiye ka ga'a nan ko kin ga'a nan. Idan wani abu ya faru ya rasa su, idan bai irin wannan ajiyar a yanar gizo kaga ke nan har abada shi da wannan, eh, samun waɗannan ababen da ya ajiye a cikin kundin adudu a gida. To don haka nake amfani da ajiya a yanar gizo. Ko ba komai hankalin ka kwance kuma zai ƙarfafe ka, ya nuna maka cewa wannan ajiyar da ka yi ba ka yi ta a banza ba ne. Mutum bai gane haka sai idan wani matsala ta faru tattare da shi. To wannan ya sa nake dage wa inga duk cewa duk abun da zan gudanar na yi ƙoƙari. Idan yana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwana, na yi ƙoƙari na sanya sa a cikin, eh, adduduna ma'ana akwatin yanar gizo da nake ajiya a kanta. To wannan shi ne dai gaskiya ta magana wacce take mafi inganci don gani da hakaɗin. Wanda kuma ina ba wa al'umma shaida da cewa mafi akasari a cikin wannan zamanin da muke ciki, babu wanda zai ce kawai shi ajiyarsa iyakar cikin gidansa ne a cikin addadin cikin gida. Amma kawai dai he dai mutum ya ce ya yi sha, eh, shaɗi faɗi ake cewa. To amma a gaskiyar magana mafi akasarin mutane yanzu suna ajiyewa a cikin adduɗu ta yanar gizo. Ko dan ba komai zai ƙarfafe su gurin tafiyar da harkokinsu na rayuwa ba tare da jin wani ɗar a cikin zuciyarsu ba. Na yayin da suke gudanar da abubuwan da suke gudanarwa na yau da kullum cewa za su iya rasa wani abu mai muhimmanci don gani da hakaɗin. To ganin hakaɗin shi ya sa, ganin hakaɗin shi ya sa nake ganin cewa yana da matuƙar muhimmanci da in ci gaba da ajiye ajiyata a yanar gizo kamar yadda na gabatar a baya. Wannan shi ne dai gaskiya a takai ce don gani da hakaɗin. Da fatan Allah ya bamu dace wa duniya da lahira.

Yaya kake son zama? To a gaskiyar magana, na fi son zama da ɗuwaini yana a ƙasa, ga na zauna ba tare da wani dogaro da wani abu ba. To sai in ji na yi abun da ake kira cewa sauye, ma'ana durƙushi ne wanda mutum ke zana da ɗuwaini yansa sai ya yi sauye. Ma'ana sun kuye da kansa domin ya samar ma bayansa wani annashuwa da jin daɗi. Sa'anan kuma ko ba komai zai inganta masa garkuwar jikinsa wanda yake kula da dukkanin sashe ɓangare biyu na jikinsa sama da ƙasa, ya ƙara ƙarfafa kuma ya kyaututu gurin tafiyar da al'amuransa wanda shine jagora a cikin sassan jiki. To a gaskiya irin wannan zaman yana da daɗi matuƙar gaske. Sa'anan kuma baccin haka ina yin zaman kashin gyaɗe. Yanzu haka ma da nake yi magana a kashin gyaɗe nake ba don komai ba. Sai don zaman irin zaman nan yana saɗi, yana sani ina nishaɗantuwa kuma ina magana yadda ya dace in yi magana kuma ina ɗan samun hutu na ɗan takaitaccen lokaci ba tare da na kasance na tsawaita zance ba. Kuma duk wanda ya ganni a wannan yanayin zai ba da shaida cewa wannan gajiya ta sashi haka yana buƙatar hutu shiyasa yayi wannan irin zama na, eh shagyaɗe. To a gaskiya yanzu haka ma da nake magana ina yin wannan zama ne. Ma'ana zama ce wacce mutum zai shimfiɗa ƙafafuwasa duka gabaƙi ɗaya. Sa'anan kuma ya ɗauka hannun damansa yasa kaman zai yi kwanciya amma kuma ba kwancin zai ba. Zai ɗauka hannunsa neh ya ɗaura bisa kai ko ya dogara da wani abu da shi haka. Ma'ana ya ɗan karkata shi dai ba ka ce kwanciya ba kuma shi ba ka ce kuma yana dogon zango ba ne na hutu. Da ka gan sa ka ga yanayin alamun gajiya ne ta sashi yayi irin wannan zaman. Wannan dai gaskiya shi ne da irin wannan yanayin zaman da ake kira shagube, zaman shagube. Ma'ana zaman hutu na ɗan takaitaccen lokaci abunda ake nufi da wannan kalmarkenan a ƙasar Hausa idan aka yi bayani akan haka ɗin. To kuma baccin haka shi wannan zaman yakan sa mutum ya ji ƙarfi da kuzari yayinda ya ɗan wannan zaman na wani lokaci. Musamman ma idan baccin gajerar zango ya ɗan kama shi abun da bature ke kiransa CS ta. To zai taimaka masa ƙwarai matuƙa da gaske idan ya farka ya zama na, ya samu sauyi a cikin ƙwaƙwalwarsa da kuma sassan jikinsa. Ya ƙara kuzari da ƙarfi gurin tafiyar da dukkanin aikin da yake gudanarwa a wannan lokacin. Wannan dai shi ne gaskiya a takai ce. Dan gane da haka ɗin maganan son yaya nake son zama. Wannan shi ne.

Mene ne kayan ciye-ciye da kake fi so? Idan na fahimta tambayar, mene ne kayan ciye-ciye da na fi so? To a gaskiyar magana a kayan ciye-ciye da na fi so, na fi buƙatar snacks danginsu ma'ana wannan da Turanci ne da hausance akan ce kayan maƙulashe wanda za su tare maka yunwa. Irin kayayyakin da na fi so kenan a gaskiyar magana. Ko dan ba komai kafin ka samu abincin da za ka ci idan kana bukata ko ka samu ta waya ta jinkiri na gurin cin abinci haka kuma cikinka yana ƙoge, yana damunka musamman ma idan kana da abun da ake kiransa ulcer a Turance ma'ana yana nuna alamun rashin cin abinci. Toh za ka iya amfani da kayan ciye-ciyen nan domin ka kare wa kanka martaba da lafiya kuma da, da sannu-sannu domin ka ga cewa ba ka cutar da kanka ba a cikin rayuwanka. Toh wannan gaskiya shine yafi zama alfanu kuma shine daidai idan mutum yana ƙoƙarin ɗan ciye-ciye a waɗansu lokuta kuma ba a ce mutum ya rinƙa ciye-ciye ba a ko da yaushe kamar wani mahaukaci ko babban mayunwaci na ko da yaushe. A'a, ciye-ciye yayin buƙata ake magana. Sa'annan kuma yayin da ka ga, ga hanzari a gabanka to kuma zai iya taɓa lafiyarka toh ya kamata mutum a wannan lokacin babu laifi ya kasance yana amfani da kayan ciye-ciyensa domin ya ga yana kula da lafiyarsa da kuma tafiyar da harkocinsa yadda ya kamata. Wannan shine a taƙaice dangane da kayan ciye-ciyen da, kayan ciye-ciyen da na fi so kuma musamman a cikin su misalan da na ba da a dunƙule ba za inya shi warwara. Kayan ciye-ciyen da na fi so a ciki shine na fi buƙata kuma na ƙaramin da kuma biscuit da kuma ɗan abun da ba za a rasa ba wanda zai iya tare min yunwa kuma zai ƙosar da ni at least kafin in samu abun da nake so in samu na abinci in ci. Ma'ana zai gamsar da ƙishirwana da kuma abun da nake ta muradi da in ga na same sa kafin in kai ga gaci in samu abincin da nake so in samu. Toh wannan dai shine a taƙaice dangane da kayan ciye-ciye da na fi so.

To gaskiya wane malami kake fi so? A gaskiyar magana malamin da na fi so shine musamman malamin addini. Domin kam ko ba komai shi zai saita maka rayuwa ya nuna maka mahimmanci da kuma ingancin rayuwan da yake kake tattara da shi kake dauke da shi. Domin wani dama ne Allah ya ba ka a cikin rayuwan ka ka ga ka tafiyar da rayuwar ka cikin aminci kuma ka gudanar da ita yadda ya kamata ka gudanar. Domin kamar yadda na faɗa an ɗan ara maka lokaci ne a ga ya ya za ka kasance a cikin doran ƙasa. To ka ga kuma idan rayuwa mutum bai san inda zai sawa gaba ba kuma bai san gabansa ba kuma bai san bayan sa ba. To sai ka ga ana tayiwan samun matsaltsalu a cikin rayuwa. To babban jagora kuma uban tafiya wanda zai saita ka, ka ga kana yin abubuwan rayuwanka cikin aminci da walwala sa'annan kuma gashi kana yin addininka yadda ya kamata da kuma tafiyar da al'amurana yau da kullum. Za ka ga gaskiya a malamai in ka samu malamin addini shine kankat ma'ana an ƙore adaka ke nan. Domin shi zai saita maka rayuwa da zamantakewa da al'umma da kuma yadda za ka yi harkokinka na cinikayya da kuma yadda za ka tafiyar da al'amuran ka na yau da kullum. To wannan shi ne yake, wannan shi ne bayani dangane da malamin da na fi so. Sa'annan kuma babban abun shi ne ya kasance kuma malamin da mutum ya fi so ya kasance malami ne wanda ya fahimce su kuma ya fahimci rashin jin daɗin su kuma ya fahimci yadda suke mu'amala da kuma sauransu. Wanda shi ke nuna gwanance wa da ƙwarewa na malami wurin kula da ɗalibansa. To wannan haka ya sa na ga abun mafi cancanta wurin zaɓi shine ka zaɓi wanda yake ƙoƙarin nuna maka abun da shine daidai ka kuma kauce abun da ba daidai ba. Wannan shi ne gaskiya a takaice dangane da malamin da na fi so da kuma matuƙar mahimmancin sa a wuri na da ƙimar sa da darajar sa wanda zan iya kallon sa da shi. Wannan dai shi ne kawai a takaice dangane da malamin da na fi so. Da fatan Allah ya bamu dace wa ya bamu nasara cikin rayuwa kuma ya sa mu gane duk abun da muke so mu tafiyar a gabanmu ba tare da wahala ba.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Tabdijin. Wannan karin magana ce ta Hausawa. To a gaskiyar magana, kukana ko rashin kukana yayin yankan albasa zai iya samun asali ne tun daga iyayen farko. Ta kuma yadda aka ɗaura mutum a kai, yadda zai rinƙa gudanar da harkokinsa domin kare makansa, ƙishirwa da yunwa da ke cikin jikinsa. To a gaskiya yayin da mutum ke yanka albasa, musamman kamar yadda na ce, idan kana da ma'ana an koya maka ladabi da, da kuma ganin ya kamata yayin da mutum ke gudanar da harkokinsa na cikin aikin cikin gida. To yana da kyau ya gaya kula da wannan lokacin yankan albasa da ake magana akansa. Dubi shi albasa babban sinadari ne na cikin abinci wanda zai taimakawa mutum ɗan adam yaga ya kai ga gacii ga dukanin abin da yake so ya, yake bukata kuma yake so ya kasance. To a gaskiyar magana, ita albasa tana da wani lokaci a takaitacce a guri na, kuma ban fiye yanka ta ba amma dai ina yanka ta lokuta, bayan lokuta. Dubi wannan yana nuna cewa masu ƙoƙarin su ga sun kula da irin waɗannan al'amuran sun yi abun da ya dace kuma za su yi ƙoƙari su ga sun kawo sa a inda ya cancanta. Wannan shi ne magana.

Yaya kake kare kanku daga sauro? To a gaskiyar magana, kare kai daga sauro muna amfani da abubuwa guda biyu kamar haka. Na farko dai muna amfani da maganin sauro na cikin gwangwani na zamani wanda idan mun fesa sa, a daidai lokacin da ya kamata a, a fesa to gaskiya, gaskiya wannan shi ke nuna cewa kiyayewan hakan yana ƙoƙarin karewa mutun lafiyar sa da kuma ingancin jikin sa. To mukan yi amfani da shi wannan maganin gwangwani ɗin mu fesa a duk inda ya kamata mu fesa sannan mu ba da wani takaitaccen lokaci wanda zai bamu dama mu iya zama a cikin wurin da muka fesa kaɗai. To wannan shine dangane da abubuwa biyu da nayi magana a kai. Na biyun sa shine kuma ya kasance mutum yana sa shinge. Ma'ana shinge shine ake kiran sa gidan sauro a Hausa ta asali. To shi wannan shingen dai mutane da dama suna yin amfani da shi. Daban-daban ya danganta da yanayin tashin mutane da kuma abubuwan da suke gudanarwa. To a gaskiyar magana muna shiga cikin shinge. In na shiga cikin shinge sa'annan kuma in tabbatar na kakkaɓe dukkanin abun da ya dace in kakkaɓe domin ka yi garkuwa da kuma ƙarin lafiya ga dukkanin abun da zai kawo maka rashin jin daɗi ko tarzoma a cikin al'amuranka. Wannan shine a takaitacce dangane da yaya nake kan ku daga sauro, daga wannan shine gaskiya nake kare kaina daga, daga sauro. Wannan shine dai a takaice kamar yadda mai tambaya ya rubuto tambayarsa kuma na ƙoƙari na ba sa ansa a takaice yadda ya kamata.